To, ita de hashan rediyo. Za ka ga hausace mai ɗan zurfi kamar yadda mace, kuma za ka gan kamar Hausa ce ta masana, waɗanda kuma ƙwararrune waɗanda suka shahara, suna ƙa'idoji sosai da kuma nahanu harshen na Hausa. Kuma sannan za ka ga, duka waɗanda suke wannan aiki na gidan rediyo za ka ga ƙwararrun ma'aikata ne ba kamar waɗanda suke magana kan dede ba. Ita kuma hausar da hausar kan titi za ka ga Hausa ce wadda mutane ke yi yau da kullum. Za ka ga hausar ta bambanta kuma za ka ga ta, ta bambanta da wadda ake yi a gidan rediyo saboda ita wancan a gidan rediyo masana ne. Wannan kuma mutane ne yau da kullum. Za ka ga kuma hausar kan titin ta gurbata da wasu yare kamar Turanci da wasu kuma al'adu waɗanda ba cikin hausar suke ba. E, wannan shi ne babban bambancin tsakanin hausar kan titi da wadda akeyi gidanjen rediyo, wadda akeyi gidanjen rediyo kwararru ne keyi wanda kuma akeyi ta kan titi mutane ne keyi yau da kullum. Kuma tana cakuduwa da wasu al'adu waɗanda ba na hausan ba wadda ke ƙara rage mata ƙima ba kamar waccan ma.

A, duk da dai cewa farce na yana da saurin fitowa. A nakan ɗauki dukkan, a duk wata ina yankewa sau biyu. Eh in ka diba zaka ga duk bayan sati biyu kenan nake yanke farce na. Eh aƙalla sau biyu a wata nake yankewa. Shine zai kama duk bayan sati biyu.

A to gaskiya lambata mai albarka kam. Ina ga lamba bakwai ce. Eh, yanzu ka ce in zaɓi lambobi wadda zan zaɓa wadda nake gani ita ce mai albarka wadda ko za ta kawo mun wani abu ko ta kusul mun da wata sa'a ko albarka to ina ga gaskiya lamba bakwai zan ɗauka. Eh.

Kay ɗabi'ar da nike son canzawa. To gaskiya akwai idan wani bi idan nazo wurin kwanciya da daddare kenan ko kuma wani bi inna gaji haka ina son in kwanta to nakan kwanta rubda ciki. To kuma ana ce mun kwanciya rubda ciki bata da kyau. Zaka ga ko a gida in aka ga yaro ko wani ya kwanta rubda ciki sai a ce wannan kwanciyar bata da kyau. Wasu ma za kaji suna cewa "kay wannan kwanciyar fa an ce bata da kyau kwanciyar ƴan wuta ce". To gaskiya bani ina son in canza wannan kwanciyar ina yin ta sosai kuma a ko da yaushe idan wani ya gani ina yi ko, ko matata mata taga nayi zatayi ƙoƙarin ta ce mun ka canza to ina kuma barin in canza.

To gaskiya a yankin da nake nan to kuma ince mafi yawancin wurare da damina za ka ga hanyoyi suna basu da kyan bi. Saboda wasu hanyoyin za ka ga ba titi ba ne. Kuma duk hanyar da ba kwalta ba ce ba titi ba ne za ka ga tabbas hanyar ba ta da kyau. In anyi ruwa za ta iya cakuɗewa, sannan kuma in manyan motoci ma suna bi a hanyar. Da damina za ka ga sun yi ma hanyar rami ko ko tayi kwazazzabo haka. To kaga hanyar, hanyar zaka ga bata da kyau to gaskiya kuma inda matsalar ta fi ƙarfi, ta fi ɗan shafa da yawa shine kusan ƙauyuka da wasu garuruwan, za ka ga da damina gaskiya tafiya wuraren, shiga wuraren yana da wahala sosai. Sannan kuma za ka ga wan bi hanyar gonakai haka. Inda zaka ga ƙananan hanyoyi ne, shi ma za ka ga wasu wuraren inda ke da laka laka suna shan wahala ko da wurin zuwa gona ne sauransu.

Eh taimako yana da ɗadi kuma balle ma wanda baka zato ba ka tsammani kawai ka ga an taimake ka. Eh gaskiya akwai lokacin da wani, eh na ɗan san shi amma ba irin wancan sanin sosai ba. Eeh. Nan ba unguwarmu ɗaya ba amma dai na ɗan san fuskashi can wata unguwa yake nan ƙusa da mu. Ya zo ya taimake ni. Naje wajen akwai wani ciniki ne da mukayi duk kuma waɗanda mukayi cinikin dasu sai suka so su bamu, matsala. Alƙawalin da mukayi dasu suka so su saba. To cikin iyawar Ubangiji da ya zo shi ya san waɗancan ɗin, ya san waɗancan ɗin da ya zo ya ji labarin cinikin, fatarar da na sani ba da komi ya sa cinikin dai Allah ya sa abin ya tabbata. To gaskiya batare da ya gaya mun ba sai daga baya ma bayan mun kammala cinikin. Wa-wani daga cike yake gaya mun ai wane shi ya zo ya basu ƙarfin gwiwa da harsuna sun yi ne ya fasa wannan cinikin kwata-kwata. Yace musu "ai yakamata mu yi wannan cinikin mu abokan huɗdane masu kyau." Ya sanni ya san unguwar mu ya abin galla. To abin ya yi mun daɗi sosai.

Ah gaskiya ina jin natsuwa sosai idan ina cikin gida. Ah in ina kusa da iyalaina, ina kusa da familyna, ina-- iyali nake nan ina jin natsuwa sosai. Ah ko na yazamanto ina kusa da matata kuma kusa da yarona ko kuma kusa da wani wana haka ko kuma abin ko ƙane na ina ɗan samun natsuwa sosai. Abin yana faranta min rai. Idan ina cikin gida, ina cikin iyali ana hira, ana raha, ana farin ciki, ana murna shine abin da ke faranta min rai sosai.

To, Hausawa suna cewa, a baƙon ka annabin ka. To gaskiya karɓar baƙo abu ne mai muhimmanci sosai. Idan nayi baƙo ina zuwa in tarbo shi a tunma kafin yazo zai gaya mani idan ya gaya mani zan fara tanaji sannan kuma idan ya zo zan zo in tarbe shi. Idan na tarbe shi zan zo in ba shi masoki sannan kuma ya huta. Sannan a kawo mashi abinci da abin sha da abun da zai sa ya samu natsuwa ya ji bai yi, yi tafiyar da yazo. Ya sauke wannan gajiyarsa nan kuma ya ce wa nan ma gida ne yake ba tare da yana jiyayi ya rasa wani daga cikin abubuwan da yake samu a gidanshi ba.

Gaskiya, halin da mutane suke cin abinci da kuma abin da ake ci yaɗan sauya. Ka ɗauki ma shekara ashirin baya da kuma yanzu, za ka ga ga akwai bambanci sosai da yanda mutane suke cin abinci da sauransu. A da za ka ga akwai wani abincin da kamar da na san cewa da za ka ga mutane mafi yawanci nan yankin mu sunfi cin dawa da masara da gero a matsayin abinci. Zakaga kusan shinkafa a da zakaga ba a ko'ina mutane ke cinta ba saboda ta danfi tsada. Za ka ga ba kowane wuri sai masu ɗan hali ko kuma masu aiki waɗanda suke daɗan hannu suke da ɗan abin hannunsu suke cinta to amma yanzu yanayi ya canza. Yanayin nomanta da ake da shigowa da ita ya ƙara canzawa ya sa farashin ya ƙare. Zaka ga kusan kowa yanzu yana iya mallakar ta ya dafa ya ci da kuma sauran wasu abubuwa haka.

To, ah, game da rawa a shagali ko biki, mutane gaskiya suna rawa a wannan. Maganar gaskiya ni dai ba ma abocin rawa bane ba ko kuma in ce ba ma abocin rawa bane sosai amma kuma mata su, za ka ga mata su ne suka fi yin wannan raye-rayen wurin bukukuwa ko kuma wurin shagalin suna ko kuma wurin wani biki. To za ka ga mata suna yin rawa kala-kala sannan kuma yan zu abun ma ya zo da zamani. Akwai kiɗa zamani da ake yi, ah, za ka ga rawan ma ta ɗan canza ba kamar irin wanda ake yi da ba irin suga da da sauransu.

Waƙoƙin wasan yara gaskiya a lokacin dai ni lokacin na mana yara a mana ji ana yi kuma mun koyi wasu daga ciki amma yaran yanzu gaskiya wasu ma kwata kwata ba su ma san da waƙoƙin ba. Kamar misali in ana wasan kacici-kacici wayace akwai waƙoƙin da ake rerawa irin su; "Lakuma lakuma li yallo, cin magarya cin bado, tatta bara da shiga ruwa, rarsalla ake kaɗa gongon maza kwarab, ko kuma gawata, a tsakani tsakani tsakanin gizo da ƙoƙi in ba gizan ba ƙoƙin ina wutar tafada gidan Audu Makeri".

To, a da dai gaskiya mutane sai sun je bankuna ko su je doyo inda ake tura kuɗi sannan suke tura kuɗi. Amma a yanzu gaskiya, an ƙara samun ci gaba tunda ta waya yanzu mutum zai iya tura kuɗi. To gaskiya yanzu mutane sukan tura kuɗi ko kuma a tura musu ta, ta waya. E, ta waya mutane ko kuma ta hanyar POS idan mutum yana so ya anshi tsabar kuɗi. Zaka iya zuwa ka tura ma me sana'ar POS shi kuma sai ya ba ka kuɗin. Wa'anda zasu iya turawa ta waya kuma zasu iya zuwa su sameshi, to shi mai wannan sana'a ta POS din ya tura musu kuɗin. Sai su bashi tsaba sai yatura musu inda suke son a tura waɗannan kuɗin. Hakama in turo musu aka yi, za su iya zuwa su ba da katinsu ko kuma su yi mashi transfer a asusun, a asusun ajiyar kuɗin shi, shi kuma sai ya basu kuɗin. To yanzu ita ce hanya mafi sauƙi.

To gaskiya, haruffa masu ƙugiya haruffa ne waɗanda a Hausa kawai na san suke. Kamar irinsu "ba" "da" da "ka" e kuma wurin rubuta Hausa, ah, indai za a rubuta cikakke Hausa za ka tabbas ana rubutawa wa'anan haruffa masu ƙugiya ko kuma ince masu lanƙwasa. Amma za ka ga indai akwai, ah, yanzu abin da na lura dukkan a mafi yawancin rubutun Hausa za ka ga ma ba a sa su. To indai kai bahaushe za ka karanta, ka san kawai abin da za ka karanta. Yanzu misali ka ga kamar Batagarawa. Batagarawa gari ne, ƙaramar hukuma ce a jihar Katsina a Najeriya. Amma kawai an tashi Batagarawa ake rubutuwa amma duk wanda ya sani ya san ba ceh. To kusan yanzu za ka ga ba wai ko'ina ake sa lanƙwasa ba. Amma indai bahaushe ne ya zai karanta wanda ya san abin ga to ya san Batagarawa ce. Sai dai in wanda bai san ah gurin bah ko kuma yanda ah yanayin abin gurin yake bah.

To gaskita kwanaki kaɗan kafin sallah ko kuma in ana saura kwana kaɗan ayi sallah, za ka ga ko babba sallah ce ko ƙarama za ka ga yanayi ya canza. Yanyin da ke canza kuma shine zai nuna maka cewadda kowane gida kuma kowane iyalai za ka ga ana zarya tsakanin kasuwa da wurin masu ɗinki domin sayen sababbin tufafi wanda za ayi wannan shagulgulan sallar zakaga lokacin ya canza. Za ka kai in ma ka hau kan tituna za ka ga hatta yadda sufurin motoci yake akan hanya shima ya ƙaru saboda lokaci yana ƙara matsowa da lokacin sallar yana ƙara matsowa za ka ga lokacin yana ƙara cakudewa kuma sannan hidin-dumu suna ƙara karuwa.

Eh ina sanya tunatarwan uhm ayyuka sosai. Ba ma kamar wani abun da nasan zan iya mantawa. To nakan sanya wannan alamar ta tunatarwa a wayata saboda ta tunatar da ni. Ina sata a wuri. Akwai wadda ma nake sawa duk kullum. Akwai kuma wadda nake sawa dan wani abu mai muhimmanci ko kuma wata rana mai muhimmanci dan kada in manta. Ina amfani da alamar tunatarwa sosai.

A'a gaskiya bana sanya bel kullum, sai in daɗe ma yanzu ban sa bel ba. Amma da lokacin da ina aikin banki a Funtua, a'a kullum sai na saka belt. Kusan shekaru uku da nayi ina wannan aikin. Wannan kusan kullum in ka ga ban saka bel ba, to kusan ranar da ba aiki ne. Amma shi ma kusan ko duk da ranakun da ba'a aiki ne, a'a kusan za ka ga ina dai amfani da belt. Amma yanzu kam gaskiya duk, tufafin da na koma sawa basu buƙatar belt. Kafin ina da shi a yanzu haka, amma kafin in yi amfani da shi sau ɗaya, sai ya ɗauki wani bi wata ma.

Kana tare da iyali ya sha bamban da mutum baya tare iyali duk randa kake kai kaɗai ba tare da iyalin ka ba, zaka ji duk kaɗaicin duniya ya taru kanka zaka ji kai, ah ah, ya aka yi ma haka. Za ka ji kawai ba ka cikin walwala, ba ka, kana cikin damuwa haka ma za ka ji dai ba daɗi. Abin dai yanayin zai ma babu daɗi. Amma saɓanin in kana tare da iyali za ka ji sun ɗebe ma kewa, kana cikin nishaɗi da walwala. Ba ma kamar da daddare, saboda in da rana ne ƙila mutum ya fita wurin aiki ko kuma wurin sana'ar shi. Amma ka dawo gida ba iyali kai kaɗai ne, to za ka ji gidan ma daina abun gani, ba daɗi. Wani bi sai ka ji ma ka ƙosa safiya ta yi, kai ma ka fita. Za ka ga ka koma tsakaninka da kai kaɗai kawai. In a gida kake, misali za ka ga ka koma kawai tsakaninka da gidan sai barci kawai.

Akwai wurare da damawa inda suka shahara na yawon buɗe ido ko kuma masu ɗimbin tarihi. Gaskiya akwai wani wuri wanda na taɓa zuwa a cikin jahar Katsina ne a Najeriya hukuma a cikin jahar Katsina cikin ƙaramar hukumar Kankara ne. To a cikin ƙaramar hukumar Kankara ma a cikin wata ward ne na ita ƙaramar hukumai wani gari ne can yayi iyaka da dajin jahar Zamfara wanda ya raba jahar Zamfara zuwa Katsina. Akwai wasu duwatsu da ke bayan garin wasu manyan duwatsu. To a wurin duwatsun za ka ga in ka je za ka ga sawun ƙafa, kamar sahon ƙafan mutane a wurin. Abin zai baka ban mamaki da ban al'ajabi. Za ka ga a yadda sahun yake. Za ka ga sawun ne kamar na mutane lafiya lau to abin da na je gaskiya ya bani mamaki sosai. Da mutane suna faɗi a kaɗehan na samu lokaci da kaina nima na je na gani ma idanuwa na.

Lallai bambancin Hausa yana da bambanci sosai. A yankin da nike ina yankin a Najeriya nike kuma a Najeriya ina yankin Arewa maso yamma. To Arewa maso yamma nan kusan duk Hausar take. Nan zaka samu kananci nan zaka samu sakkwatanci nan zaka samu zazzaganci nan zaka samu katsinanci nan zaka samu dauranci da dai sauran su toh gaskiya bambancin yana da ɗan bambanci bambancin kuma ba Hausar za ka ji za ka iya fahimta amma za ka ji bambancin na furta Hausar. Ƙarin harshen ya ɗan bambanta. Kaman misali Kananci, Kananci da ni Katsinanci nike amma ka ga Kananci da Katsinanci bambancin bai da wani abun ga kusan karin harshen duk ɗaya ne. Amma in ka ce ka ɗakko misali Hausar Sakkwatanci ko kuma Zamfaranci za ka ga karin harshen ya bambanta da Hausar da ake yi a Kano ko a Katsina. To haka bambancin za ka ga yana yi saboda wanda ke Sokoto ya zo ya yi magana a Katsina, dariya za ka ga mutane suna yin dariya saboda kawai za ka ga yanda suke karin harshen nan mu dariya yake bamu. Hakan muma in mukaje mukayi za su ji Hausar ya sha bambanci. Amma wanda ke Zamfara, jahar Zamfara da wanda ke jahar Sokoto akwai bambanci Hausar amma kamar irin ta Katsina da Kano ce wurin bambancin. Kusan karin harshen duk ɗaya ne ɗan bambancin daban ne. Haka ne. To hakan ma Hausa yi ita ma Zazzaganci bai da wani karin harshen bai da irin bambanci sosai da hausar Kano ko Katsina a dai yadda na fahimta.

To, shirya ayyuka kusan ya danganta da shin wane irin aiki ne ake so a shirya. Wane irin aiki ne za a yi, me yake aiki, me ya wahalar shi. Amma dai kusan duk shirin ɗaya ne. Indai ka san zaka yi wani aiki to ya kamata ka yi tanaji, ka yi tanajin abubuwan aikin, ka yi tanajin, ah, safko, ka yi tanajin, ah, ƙarfi da lafiyarka wadda za ka je ka yi wannan aikin yadda ya dace. Saboda dole sai da ƙarfi da lafiya zaka iya aikin da ya dace. Sannan kuma safko yana da abin gani, ya zama to ka cika ƙawali akan lokacin da shi wannan aikin aka ce. Sannan kuma ka tabbata, ah, wurin tsarin ka, ka tsara yadda za ka gama aikin akan lokacin da aka ba da idan aikin yana da lokaci.

Eh ina lulluɓewa da bargo sosai. Aaa bana ma iya kwanciya in banɗan yafa ma kai na wani mayafi ba. Amma dai asalin bargon mai nauyi ina amfani dashi lokacin sanyi ne amma in lokacin sanyi ya wuce bancika ba ni an bamu amfani da bargo. Sai dai irin ɗan mayafi haka marar nauyi wanda zan ɗan rufe jikina lokacin kwanciya. Nariga na saba da hakan.

Tau, ita dai atamfa cutura ce ta mata. Tun da na tashi mun ga iyayen mu mata suna amfani da atamfa. Kuma atamfar da ana ɗinkawa ayi riga da zani ne da kuma mayafi amma yanzu da zamani ya canza, za ka ga ana ɗin-- in zaka ɗinka atamfan ana yin wasu style haka, daga ana skirt, ana kuma doguwar riga gown haka a turance. Duk mata suna yi, ba dole sai zani ba. Saboda yanzu gaskiya da zamani ya canza, da gaya ka ga mace ta ɗaura zani, sai dai ko tayi doguwar riga ko kuma tayi wannan skirt.

To, indai biyan kuɗi a waya ya danganta da shin awanni asusu ne ko kuma wata cibiyar kuɗi ce ka ke da ita wadda za ka biya. Zaka iya amfani da manhajar wannan asusun ka biya kuɗi sannan kuma za ka iya amfani ta, ah, amfani da lambobi na kamfanin waya ta sadarwa wadda ake ce ma USSD code a turanci ka yi amfani da su, ah, biya. Da zaran kana da asusun nan fa inda zaka tura kuɗin ko kuma wanda kukayi ciniki to lafiya lau zaka iya tu wannan kuɗin ko kuma sai ka biya.

To masu siyar da waya dai da kayan waya za ka ga kayan ne suke siyarwa na wanda suka shafi waya. Za ka ga kamar akwai irin gilas ɗinnan da ake sawa wanda ke kare gilashin waya ko kuma koba waya ko kuma, ah, abun da ake sawa na magana ko airpeace wanda ake sawa. A kunneh zakaga duk irin kayan wayar da suke saidawa kenan sai kuma suna saida spare part, eh, na kayan da suka lalace na waya. Mutane suna zuwa saya. Abinda na siya kwana kwannan ah shine na siyi air peace abinda ake sawa a, saurari sauti a waya.

To gaskiya a fahimta ta kuma a ganina, abota mai kyau shine kamar aminci. Saboda indai akwai abota mai kyau, to akwai aminci, akwai amana a tsakanin ma'abotan. Zaka ga akwai yarda, akwai amana, akwai kuma alkawali. Zaka ga ko da duk wani abun da ze taso ya cutar da wanda kuke abotan, za ta yi ƙoƙari kamar kai ya taso ma wa. Kaga ka kauda me wannan abun. Haka kuma in abun farin ciki da murna ya same shi, zakaga kamak kai ya sama. To indai akwai irin wannan zamantakewa da alaƙa, to gaskiya ina iya cewa ita ce abota mai kyau.

Eh, ina riƙe lema. Lokacin ruwan sama. Eh, ina riƙe lema sosai saboda idan ana ruwa, indai bai da ƙarfi sosai, kuma fita ta kama ni. To hanya mafi sauƙi ita ce kayi amfani da ita wannan leman, ah, je inda zaka je. Ina amfani da lema sosai.

To su waɗannan harufa na ba ɗa, ka da ɗa harufa ne na musamman kuma a harshen Hausa suke. Daga haruffa ne wayanda suke da lanƙwasa ko kuma suɗa suke da lanƙwasa. Harbin da suke nuna gaskiya wannan harshen Hausa ne. Da ka ga rubutun a haka zaka gane cewa harshen Hausa.

Eh, ina iya rera waƙa. Da dai ni ba mawaƙi bane, amma dai bani da matsala intakama in rera. Lafiya lau zan zauna in rera ta tsam yadda ya kamata, sai dai ba lallai bane tayi daɗi ko kuma wanda yake kamar ta zamanto kamar na masana ƙwararru, waɗanda su sun riga sun shahara a wannan fannin.

Ina sha'awar sana'ar kafinta. In yanzu ka ce gaskiya ga wata sana'a ɗaya wadda in koma in koye ta, to gaskiya ita ce zan tattara kayana da komi da komi in koma a shaguna ko kuma kamfanin kan da ake koyar da wannan sana'a. Saboda sana'a ce wadda ni dai tana bani sha, awa kuma in ka di ba yanayin cigabanta da bunƙasa da tattalin arzikin da ake samu a wannan sana'a daga gaskiya abun yana da, yana da bada ma'ana sosai. Saboda a ko da yaushe cikin neman kayan kujeru ake, gadaje da sauran wasu furniture da ake amfani da su a cikin gidajenmu.

To gaskiya shi dai zaure kusan a da nan ne in da ake karɓar baƙi da shi, kuma mutanen da za ka ga ba su gina gidaje ba tare da wannan zauren ba. Amma dai a yanzu, yanda zamani ya canza, za ka ga babu, gidaje gaskiya ba su da wannan zaura. Sai dai falo shine a nan ake saukar da baƙi, a nan kuma ake karrama su, ake ba su dukkan wani abin da suke nema.